A gaisuwar da safe ta rabu nau'i kala kala. Idan mutum zai gaisa da mutum da safe, idan za ka gaida mutum misali a nan ƙasar Hausa yawanci ana yin gaisuwa ta hanyar ina kwana? In aka ce ina kwana? Yawanci gaisuwar ina kwana ana yin ta ne da safe ko kuma irin ake an tashi lafiya. Du wannan gaisuwa wacce akeyi da safe to ba wani jimawa take yi ba, kawai yawanci idan aka haɗu ne kawai zaace to ina kwana? Idan ka ce ina kwana, mutum zai ce lafiya lau. Idan kuma kace an tashi lafiya, zai ce lafiya lau. To gaisuwa ce wadda duka a cikin daƙiƙa biyar zuwa daƙiƙa goma an yi ta an gama.

A labulen mu launi ne daban daban amma mun fi son launi na shuɗi saboda yafi kyau kuma yafi ɗaukan ido. Eh amma launi ne muna launi kala kala kala kala kala kala. Saboda shi labule sau da yawa za a canza shi, za a ɗauke a wanda yake, sai a canza wani. Dalilin da yasa yake samun launi da yawa ke.